Busa ɗaki? Eh, idan abu ya ɓata min rai nakan busa ɗaki. Domin na huce haske, na huce haushi, don haka ina iya busa ɗaki.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Muna da bokiti guda ɗaya, biyu, uku, guda huɗu, kuma duka muna amfani da su, amma ba a lokaci ɗaya ba. Sai dai idan buƙatar amfani da su ta taso, mukanyi amfani da su gaba ɗayan su a lokaci ɗaya. Muna da bokiti guda huɗu a cikin gida.

Ka ke gaishe, kake gaishe wa mutani. Ina gaishe wa mutani, yadda muke dashi a al'ada. Wani lokutan kuma zaka mikawa mutum hannu domin kuyi musaba.

Kanafi son zama ko tsayuwa? A'a, nafi son zama. Bana son tsayuwa amma idan ta kama nakan tsayuwa. Lokaci zan iya tsayuwa da awa ɗaya, awa biyu amma nafi son zama.

Mai kake amfani da shi? Ina amfani da mai lotion ko kuma Vaseline. Ina amfani da jumbo ori. Wannan shine man da nafi amfani da shi.

Me kake yi da farko, lokacin da ka iso ofis? Farko, idan na isa ofis, na kan fara yin addu'a. Addu'a nake fara yi kafin in fara yin aiki.